Addu'an da ya samu ina yi da shi. Ina cin abinci da cokali, ina ci da hannu. Idan naga hannuna baya da kyau, nakan sa cokali. Idan kuma naga hannuna yana da kyau, nakan sa hannuna in ci abinci da shi. Mazmun dai ni na fima jin daɗin cin abinci da hannu gaskiya.

Eh mana ina iya tuƙa mota an kai ta duk inda ake so aka kai ta domin na iya tuƙa mota sosai sosai. Na iya mota mana kai sosai ma kam.

Kai abubuwan da ke sa in yi dariya da yawa idan naga abin al'ajabi ko kuma abin da ya burge ni ko abin da ya bani sha'awa ko kuma lokacin na kalla cartoon ko kuma fina-finai. In ga abin da ya burge ni domin in yi dariya in samu nishaɗi. Tabbas ina yin dariya duk lokacin da naga abun da ya burge ni ko kuma ya ba ni nishaɗi. Ina yin dariya sosai ma kan. Eh ina dariya.

Ina rufe bakina lokacin hamma saboda ban san iska abin da ta ɗauko ba. Domin rufe baki yayin hamma yakan kare cututtuka domin shiga cikin bakin mutum. Tabbas ina kare bakina domin yin hamma sosai makan. Domin kare baki yayin hamma, tsaro ne akan baki sosai sosai.

Tabbas ina tara tsabar kuɗi a wajena, saboda wani lokacin ba sai naje banki ba. Idan zan yi amfani da su, nakan yi ɗauka, nayi amfani da su duk lokacin da ya dace in yi amfani da su. Saboda wani lokacin ka kai kuɗi banki in baka aje wasu a gida, amfanin kusa zai same ka. Dole sai kaje banki, in kaje canji banki ka tarda go slow ko kuma yanayi na network ko kuma rashin data fa. Shi yasa nake ajiye tsabar kuɗi a wajena, waɗanda zasu isheni in ɗan yi buƙatan gaba na da su. Tabbas ina ajiye tsabar kuɗi a wajena.

Ina sanya agogon hannuna domin duban lokaci, saboda wani lokacin agogon waya idan caji ya dauke, kaga ba wanda za ka duba kaga lokaci, ko na fita aiki ko kuma na dawo daga wurin aiki ko kuma na tashi daga wurin aiki. Tabbas na kan yi amfani da agogon a hannuna.

Ina taimakawa mutane sosai sosai da abin da Allah ya hore man, da abin da Allah ya hore man wanda ya buƙaci taimako da wanda ma bai buƙata ba idan na fuskanci yana dai yinayin taimaka mai na kan taimaka mai domin shi mai taimako shi ma Allah zai taimake shi, shi ma kuma akwai inda zai gaza wani ya taimake shi.

Tabbas ina mike jikina da safe saboda gaɓoɓina su samu su warware, su sakkata, su ƙararraje, su wala. Ina mike jiki da safe tabbas kam. Wani al'ada ta ce ma ina tashi da safe. Abin da nake fara zan fara mike jikina tun da nayi salati.

A gaskiya ba adadi ki. Ban san adadin da nake riƙe sa amfani da wayata ba. Saboda duk lokacin da na buƙaci amfani da ita nakan ɗauka in yi amfani da ita in ajiye ta duk lokacin da naga dama. Kuma idan za a kira ni ba a faɗa min lokacin da za a kira sai dai in ga kiran kawai ya faɗo sai in ɗauka domin in ji me nene dalilin kiran na. Gaskiya ne ban san adadin da nake rike wayata ba amma dai nakan yi amfani da ita kowane lokaci.

A'a, ba na raira waƙa lokacin wanka saboda lokacin dana shiga wanka ba na surutu a banɗaki saboda yin surutu a banɗaki abu ne mara kyau. A gareni ni gaskiya ba na waƙa, ba na magana in ina cikin banɗaki har sai na fito.

A masoya muna. Masoya su kan ƙara min ƙwarin gwiwa wajen aiki domin sai da masoya nake gabatar da aikina ko ko ince sana'ata. Ƙwarin gwiwar sana'ata, masoya da kuma jama'an da suke zuwa wurin sana'ata. Zuwan su shi yake ƙara min ƙwarin gwiwa da kuma ansar abin da nazo da shi a lokacin da nake aiki.

Aha madubi guda ɗaya ne. Madubinmu guda ɗaya ne a cikin gida, wanda duk wanda zai amfani da madubi yakan zo ya duba. Kasantuwan ma ni gida na ni kaɗai ne daga ni, sai matana, sai 'ya'yana guda biyu. Kaga rba buƙatar raba madubai nan ɗakin da nan ɗakin. Madubi ƙwaya ɗaya ne muke duba wa domin mu kalli fuskar mu ko kuma mu kalli yanayin kwalliyan mu ko kuma shigar da muka yi a ranar da muka yi shigar. Madubi ƙwaya ɗaya ne.

Ina gina dangantaka a wurin kasuwanci ta hanyar mu'amala da daraja ta mutane da mutunta mutane da kuma s ba tausaya wa na ƙasa da ni da kuma girmama na sama da ni. Gaskiya ne ina gina mutuntaka sosai a wurin aiki, a wurin kasuwanci. Domin mutunci yakan jawo ma customers da kuma kai ma a mutunta ka a wurin aikin naka. Gaskiya ne mutunci abu ne mai kyau. Nakan gina mutunci da girmamawa a wurin kasuwanci na.

Nakan ci abincin dare daga misalin ƙarfe takwas. Ƙarfe takwas nake cin abincin dare, wani lokacin ƙarfe takwas da rabi ko kuma kafin ƙarfe takwas. Mazmun dai ina cin abinci daga ƙarfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi, sune lokutan cin abinci na. Wannan kan ci abinci a wannan lokacin insha Allahn.

Eh gaskiya nakan tafiya da sauri musamman ina sauri in je inda nake so in je. Idanko bana sauri nakan tafi a hankali, a hankali. Kafa ina sauri lokacin da nake so in yi sauri nakan tafi a hankali lokacin da kuma ba mai jira na ba inda ake jira na.

Eh mana, ina koyan yare kala-kala, daban-daban, iri-iri, saboda shi koyan yare ba ka san ƙasa ko kuma cikin yaren da zaka zo ka shiga ba. Idan ba ka iya yaren su ba za ka shiga damuwa sosai-sosai. Gaskiya nakan koyi yare, in ɗan yi ƙoƙari a kai in ɗan san wani abu a ciki koda zo ne ko tafi ko kuma ina so ko a bani da yaran nakan koye su domin cigaban al'amura na.

A lokacin hutu nakan shaƙata sosai, nakan tafi wurin shaƙatawa da inda zan huta. Ko kuma in zauna dani da iyalina mu shaƙata, mu huta, mu more rayuwa, mu ji daɗi, in ji damuwarsu su fuskanci damuwa ta in shaƙu da su su shaƙu da ni.

Gaskiya na fason yanayi na sanyi. Saboda yanayin sanyi na kan yi lafiya sosai sosai, na kan ɗan sakata in wara. Amma zafi gaskiya yana takurani, ba na son yanayin zafi. Yanayin zafi yakan sa ni damuwa, yakan sa ni rashin lafiyoyi kama da irin su ciwon kai ko zazzafi ko ciwon jiki. Amma da sanyi jikina yakan warware, na kan sakata in wara. Na fi ƙaunar yanayin sanyi.

Gaskiya na fi son tufafi farare. Nafi son manyan kaya, nafi son manyan kaya wanda aka ɗinka kuma nafi ƙaunar fararen kaya, soda fararen kaya. Ina bala'in son su sosai sosai. Na'anai kalolin kaya fararen kaya ma ni sunfi yawa a cikin tufafina. Gaskiya na fi son fararen kaya kuma nafi sa, nafi amfani da fararen kaya, su nafi so.

Tabbas nakan karanta addu'o'i kafin in kwana. Nakan yi karatu domin tuna abubuwan da na karanta. Domin kada abubuwan da na karanta su zube ko su lalace, nakan yi karatu sosai sosai. Ina karanta da littattafai kala kala daban daban. Nakan karanta babban littafina Alqur'ani. Ina yin karatu dai kafin in kwanta sosai ma kam, saboda yana da amfani haka.

Abincin da na so, na fi son wake da shinkafa. Wake da shinkafa shine best abinci na, domin ina jin daɗin sa. Musamman a samu wake da shinkafa, a sa salak da tumaturi da albasa. Idan ina ci nakan jin daɗi kuma yakan sa ni nishaɗi cin wake da shinkafa. Wake da shinkafa shi na fi so, shi nake ci. Shine best abinci na a rayuwa ta gaskiya ne.